Shinkafar gida da ta waje wacce ce gidan ku ke amfani da ita? Meyasa? To, ya danganta da yanayin shinkafa. Kowacce shinkafa tana da amfaninta. Wani lokacin mukan yi amfani da shinkafar gida domin ta ɗan fi daɗi da kuma arha idan za a siyo ta a kasuwa. Sannan kuma masana suna cewa tana da amfani a jiki. Sai dai kuma shinkafar waje ta fi daɗin amfani. Ita ma kuma tana da daɗi, ba ta da tsinta, ba ta da wahalar gyara. Don haka, kowacce muna yin amfani da ita, ya danganta da yanayi da kuma lokacin da aka samu ita shinkafar, da kuma halin da ake da shi wajen siyan ita shinkafar. Don haka, na kan yi amfani da shinkafar gida, na kan kuma yi amfani da shinkafar waje domin amfanin gida da kuma sarrafata da kuma cin abinci da kuma cin abinci mai gina jiki. Na gode.

Fasahar AI, wace fasaha ce ta fi muku amfani a aikinku? Fasahar AI tana matuƙar yin amfani, tana matuƙar taimaka min wajen bincike, musamman ChatGPT ko Gemini da dai sauransu da dama. Ina, ina da, ina da wato ainihin tsarin da na, nake buƙatar in aiwatar domin amfani da fasahar AI. Wani lokaci idan abin ya-- abu ya shige min duhu nakan shiga AI, kai har hirama nakan yi da AI wato ChatGPT nakan yi hira da ita wani lokacin in nemi shawararta musamman idan ni kaɗai ce a gida nakan shiga in yi bincike idan wani abu ya shige min duhu. Wani lokacin ma har lissafi ma tana taimaka mun sosai. To gaskiya fasahar AI tana matuƙar taimaka min wurin gudanar da aikina duba da cewa aikina aiki ne na bincike da kuma koyan karatu da kuma sanin abubuwan da suke faruwa na yau da kullum na duniyar nan da muke ciki.

Idan zaku ƙirƙiri fasaha, waƙa ko fim akan me zai kasance? To idan zan ƙirƙiri fasaha, waƙa ko fim zai kasance a kan tarihin bayan Allah kamar annabawa, sahabai, malamai waɗanda suka bawa addini eh muhimmanci ko kuma mutane waɗanda suka ba, suka yi shuhura a al'umma suka ba da matuƙar girmama, suke da, suke da girmamawa a cikin al'umma kuma suka ba da mai, suka ba da muhimmanci wato aini yin suka bada gudunmawa matuƙa a cikin al'umma. Dan haka irin mutanen da suke da amfani a al'umma sune idan zan ƙirƙiri fasaha, waƙa ko fim zai kasance akansu domin yazama wani darasi ko izina ga ƴan baya domin koyi da kyawawan ɗabi'unsu da kuma ayyukan da suka yi na alkhairi wanda zai kasance. Ba wai wasu mutane wainda suke ɓatagari ko, ko wainda ba su da amfani a cikin al'umma ba.

Ku bamu labarin wani ɗan canji da kuka yi a rayuwar ku wanda ya kawo babban sakamako. To babban canji da na yi a rayuwata wanda ya kawo babban sakamako shine fuskantar abin da zai amfane ni a rayuwa da kuma gujewa abin da ba zai amfane ni a rayuwa ba. Da kuma damuwa da abin da ya fi damu abin da ya shafe ni. Duk wani abubuwa na rayuwar mutane wanda bai shafe ni ba, na fita daga sabgar shi. Da kuma yin abubuwan da za su amfanar da ni a rayuwata wa'yanda za su kawo mun ko ilimi ko cigaba ko kuma dai wasu ayyuka dai da za su kawo mun abin da ya kamata. Suna to shine babban canjin da na yi wanda ya kawo mun kyakkyawan sakamako. Da kuma yin yin addu'o'i da sadaka domin maganin wata jarabawa da ka iya zuwa ya ya kawo. Akwai kuma mantawa da abin da ya wuce ko ɓacin rai ko kuma wani abu dai da aka yi maka wanda ba ka ji daɗi a baya ba, shi ma yana taimakawa matuƙa.

Abincin da yake bada ƙarfi gaskiya shine kamar akwai tuwon shinkafa ko tuwon dawa ko tuwon masara ko tuwon gero ko doya. To kamar misali shi tuwon masara ko tuwon masara tuwon masara yadda ake hadashi uhhm akan zuba ruwan zafi idan aka zuba ruwan zafi. Ya tafasa sai azo a dama garin idan aka dama shi sai azo a sa a cikin wannan ruwan zafin ayi talge. Bayan an yi talge an gama. Idan talgen ya dahu sai a zo a sa garin a riƙa tuƙawa, a riƙa tuƙawa. In aka tuƙa shi ma ya tuku sai a zo a samu a-a rufe shi ya ɗan dahu sosai, ya ɗan dahu sosai. In ya dahu sai a ƙara tuƙa. Wa in aka tuƙa sai a kwashe. To kamar haka ne ake haɗa ake yin tuwon masara. Tuwon dawa ma shi ma haka ake yin sa. Duk wani tuwon gari alkama da sauransu kuma duk dai haka ake yin su amma sai an bari ya dahu sosai yadda tuwon zai kwana. Shi kuma tuwon shinkafa, shinkafar ake samu a sa ta a cikin-a-a cikin ruwan zafi ya tafasa a dafa ta tayi luguf. Akan sa ruwan ya zarce yadda in shinkafa ce za a dafa. In ta dahu luguf ta ɗan fara ta-ta-ta tayi taɗan tayi laushi matuƙa sai a zo a tuƙa. In aka tuƙa shi ma sai a rufe. Bayan an rufe sai in ya dahu sosai sai a zo a-a tuƙa, a tuƙa. In aka tuƙa sai a malmala sai a kwashe. Don haka kowanne shi wannan tuwon kowanne ana cin shi da miyoyi kala kala. Akwai miyar kuka, miyar karkashi, miyar kuɓewa, miyar taushe, miyar gyaɗa, miyar ugu, miyar alayyahu. Akwai miyoyi da dama dai da ake amfani da su ana cin shi wannan abinci da shi. Kuma yana da matuƙar daɗi kuma yana ƙara ƙarfi ga jiki, yana sa kuzari. Abinci ne wanda na al'ada wanda ake yin sa a yau da gobe.

Toh gudun fankar da nafi so gaskiya ya danganta da yanayin zafi ko sanyi. Idan ana sanyi, ban fiye son kunna fanka ba gaskiya, bana son kunna fanka in ana sanyi, duba da cewa ina da mura. Amma in ana zafi, misali in zafin yayi yawa, nakan kai fanka ta kai kamar lamba biyar domin a samu iska yadda ya kamata.

So nakan rubuta rahoto sau biyar ko sau shida a sati, duba da cewa ni ma'aikaciyar jarida ce. Nakan rubuta rahoto sau uku ko sau huɗu ko sau biyar, ya danganta. Wani rahoton yakan kasance halin da al'umma suke ciki game da hanyoyinsu ko kuma rashin ruwa ko rashin lantarki ko kuma wasu al'amura da suka faru na cin zarafin mata ko ƙananan yara da dai sauransu. So ya danganta. Rahotona nakan rubuta shi wanda zai shafi damuwar al'umma da kuma abubuwa da dama da suka shafi walwala da jin daɗin al'umma. A takaice dai nakan rubuta rahoto kamar sau uku a sati ko huɗu ko biyar ko shida ko ma sama da haka, ya danganta da buƙatar hakan in tata so. Wasu lokutan akan rubuta rahoto sau biyu ma a rana domin inganta rayuwar al'umma.

Wanda nake amfani da su suna da yawa. Ina amfani da manhajar YouTube. Ina, ina amfani da apps kamar na banki, kamar bankin Opay, bankin Money Point. Duk ina da asusu da su. Ina amfani da bankin UBA. Ina amfani da bankin Zenith Bank. Sai kuma akwai application kamar irin su WhatsApp. Akwai application kama irin su YouTube. Akwai application kama irin su ChatGPT. Akwai application kama irin su Gemini. Akwai application kamar irin su kine master wanda nake haɗa bidiyoyina na YouTube akansu akwai application kama irin su-- application dai da yawa da nake amfani da su. Akwai irin su Chrome domin yin bincike ta yanar gizo. Akwai application irin su-- application dai da dama da nake amfani da su. Akwai application irin na banki domin shige da ficen kuɗi. Akwai application na kamar addu'o'i kamar hisnul Muslim waɗanda zan yi zikiri da su. Akwai application na Kur'ani wanda zan karanta Kur'ani da shi. Application ɗin dai suna da dama wainda nake amfani da su.

To ina tauna goro amma ba kullum ba gaskiya musamman idan zuciyata ta tashi nakan samu goron in tauna wannan yana taimaka min matuka da gaske. Wani lokacin kuma idan ya baki ba daɗi akan ɗan tauna goro domin a ɗan ji daɗin baki, dikda cewa shi goron yana da ɗaci amma in ka tauna shi zaka ji ɗan daɗin yawan ka ya sauya da sauransu.

To a kullum mukanyi amfani da abubuwa da dama na yau da gobe na ayyukan gida kamar kayan sawa, ruwa, girki, tsintsiya, tabarma, katifa akwai dai ayyukan da ake amfani da su na yau da gobe a kullum.

To, mu kan je hutu musamman idan an yi hutun makaranta. Mu kan je gidan yan uwa da abokan arziki. Wasu lokutan kuma mu kan je ƙasashen waje domin yawon buɗe ido kamar irin su ƙasar Sa'udiyya, mu je mu gudanar da ibadan umra. Daga nan kuma mu dan huta sai muje ƙasar dubai shi ma mu je mu yi yawon buɗe ido, mu ɗan huta. Ina buƙatar gaskiya, ina son idan Allah ya hore min, idan zan yi hutu, in je kamar ƙasashen waje kamar yadda Allah ya ce mu shiga duniya mu ga haliccen sa domun mu muƙara imani. To, hutu yana da matuƙar daɗi idan mace ta je da mijinta ko miji ya je da matar sa ko kuma ma'aurata su je da 'ya'yansu domin shaƙatawa. Mu kan je hutu wani lokacin kuma idan mutum ba shi da kuɗi, za ka iya zuwa wani gari da 'yan'uwan ka suke domin ka taya su hutawa da sauransu.

To, haruffan ɓa, da ɗa, da ƙa, da ƴa wasu haruffa ne na Hausa waɗanda suke haruffa ne waɗanda ake, ake yadda ake furta su daban da kuma yadda ake rubuta su daban. Kamar ɓa, ba ba ce ake rubutawa sai a mata lanƙwasa. Da kuma da ce ake rubutawa sai a mata lanƙwasa. Ƙa ita kuma ka ce ake rubutawa ita ma sai a mata lanƙwasa. Ita kuma ƴa, ya ce ake rubutawa sai a ɗan rubuta mata ɗan kwama a sama.

To nakan je ɗakina na kulle idan ina so in kasance ni kaɗai ko kuma in je gidan maƙota inda ba hayaniyar yara da sauransu. Musan-- sai dai kuma idan ina so in kasance ni kaɗai, nakan yi zamana a gida duba da cewa ni kaɗai ce a gidana. Gida daga ni sai mahaifiyata ba yara sosai. To in ina so in kasance ni kaɗai sai in zauna a gida, in rufe ƙofa, in shiga ɗakina domin in kasance ni kaɗai. Wannan yana bani dama in yi ayyukana da yawa ko kuma inyi wasu yan bincke ko kuma inyi aiki da wayata ko da kwamfiyuta ta ko kuma in yi wasu wani tunani mai amfani ko kuma karatu da dai sauran bincike da yawa.

Kai na daɗe ban ga ma kendir ba, balle in kunna shi a gida. Duba da cewa yanzu an daina amfani da kendir. Kendir yanzu ya zama tsohon yayi, an samu madadin sa. Yawanci anfi yin amfani da fitilu, ko masu batir, ko kuma wayanda suke caji. Ta kai ma yanzu fitilun ma yanzu ba'a fi ya amfani da su ba, an fi amfani da sola. Dan haka ba kowane yake da fitila ba. Duba da sola da ta shigo ta mamaye ko'ina, ana amfani da ita domin haskaka gida. Gaskiya na daɗe ni ban ma ga kendir ba, ban sani ba ko har yanzu ana sayar da shi a kasuwa da dai sauran su.

Gaskiya bana rare waƙa a lokacin wanka duba da cewa addinin mu yayi hani da haka addinin mu ya ba da umarnin cewa idan mutum zai yi wanka, zai yi addu'a ya shiga da ƙafar hagu. Idan ya shiga kuma ba a surutu, ba a wanka, duba da cewa guri ne na sheɗanu ni to dan ba'a, bana yin waƙa a lokacin wanka, sai dai zan yi addu'a, da dai sauransu da dama. So bana, bana yin waƙa sai dai addu'a.

To bazan iya cewa ga lokacin da abinci bai yi kyau ba. Wani lokacin akan samu matsala ka yi amfani da Maggi wanda yake sabo ne ba ka taɓa amfani da shi ba ko kuma kori. To wannan yana haka, hana abinci ya yi kyau ko kuma abinci wuta ta yi yawa, abinci ya ƙone. Ƙauri ma yana sa abinci ya yi rashin kyau da dai sauran abubuwa da dama waɗanda suke hana abinci ya yi kyau ko kuma ya bada, wato ɗanɗano mai ma'ana da sauransu.

To wani lokaci idan mutum yana yin hausa akwai wata kalmar da take ƙwace maka sai ka haɗa da turanci ko kuma da larabci wani lokacin kamanta kalmar wani lokacin kuma kamanta me kalmar take nufi d hausa ko kuma shi wanda kake maganar dashi ƙila inka faɗa mishi kalmar da hausa ba lallai ya fahimta ba saika haɗa da turanci domin ya fahimta.

To, duba da cewa gaskiya a kullum sai na kashe kuɗi ko na yi cefane ko na saye fiyowata ko maganin sauro, akwai responsibilities da dama a kai na wanda hakan yana hana ni daga kashe rage kuɗi. Da na samu kuɗi akwai abinda zanyi dashi don haka rage kuɗi yana yi min matuƙar wahala. Ina kashe kuɗi akai akai kullum. Don haka kuɗin da sun zo dama jiransa ake yi, da sun zo jiransa ake yi akashe su. Don haka kuɗi yana wahalan raguwa a wuri na ina kashe shi, ina kashe kuɗi yadda ya kamata domin amfanin yau da gobe kamar irin su siyan maggi, kayan miya, cefane, sabulun wanka, sabulun wanki da dai sauransu da dama.

To rijiya itace mabubbugar ruwa da ake amfani da ita a gidaje da dama ana tona ramun rijiya wani lokacin idan rani ya zo takan ƙafe, akan yi mata yasa domin a samu ruwa. Gidaje da dama suna amfani da rijiya domin samar da ruwan sha.

Ko a rayuwar yau da kullun, kuma unguwarku, to ruwan leda yana matuƙar taka muhimmiyar rawa. Duba da cewa mutane sun ta'allaka da shi, da shi ake akafi amfani domin amfanin gida. Ruwan leda akwai na kasuwa ko kuma na hanya, wani yana da tsada, wani kuma ba shi da tsada.

Aika abinci wa makwabci al'ada ce mai matuƙar amfani, tana daɗa ƙarfafa zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Ana aika abinci ga maƙoci a loku-lokutan bukukuwa kamar lokacin bikin Kirsimeti ko lokacin Sallah ƙarama ko lokacin Sallah babba ko bukukuwan Maulidi, ko kuma a lokacin da ake wata hidima ta biki ko suna, ko kuma wata huzna ko hidima ta murnar zagayowar haihuwa. Akan tura kuɗi, akan tura wato abinci ga maƙwabta domin farantawa da kuma ƙaro kusanci.

Shekara wato ashirin da biyu ga watan Afrilu, shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da tamanin da biyar miladiyya wanda ya daidaita da watan Sha'aban sai dai shekarar hijri ɗin sai a lissafa ba zan iya gano ta ba amma an haife ni a watan Afrilu na shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyar, kimanin shekaru arba'in da ɗaya kenan.

Rini dai wani, eh, tsari ne da ake rina kaya a canza musu launi. Misali, kaya fari ne a mai dashi fari, a mai dashi baƙi ko ja ko rawaya ko shanshanba da sauransu. Akwai kayayyakin da ake yin rini da dama waɗanda ba sai mun lissafasu ba. Akwai, ana, ana rina shadda, ana rina yadi da dai sauransu da dama.

Ki amfani da su domin cin abinci mai kyau da kuɗi kaɗan. Dabara kuwa ita ce za ka iya amfani da kuɗi kaɗan ka sai ganye. Akwai ganyayyaki da dama da ake amfani, da ake siyan su kuma ba su da tsada. Da naira ɗari biyun ka za ka iya siyan alayyahu ko ka sai ugu ko kuma wake. Sannan kuma za ka iya siyan kifi shima bai kai tsadar nama ba. Don haka da kuɗinka ƙalilan za ka iya cin abinci mai kyau kuma wanda zai gina maka jiki.

To gaskiya ni a nawa ra'ayi na ban fiye son biki ba. In akwai bikin da na fi so ma bai wuce bikin sallah ƙarama ko sallah babba ba da za a je a yi idi, a dawo sannan a zo a gaisa da ƴan uwa da abokan arziki. Ban fiye son biki ba gaskiya ne ban damu da biki ba. In ana biki zan de leƙa inyi, Allah sanya alheri in dawo.

Gaskiya munfi amfani da shinkafar waje, duba da cewa tafi daɗi, sannan kuma tafi daɗin amfani batada tsinta sosai. Amma a lokacin da kuɗi suka yi ƙasa, akan yi amfani da shinkafar gida domin tafi araha. Amma munfi amfani da shinkafar waje domin tafi daɗin ci, ta kuma fi daɗin sarrafawa da kuma sauransu. Sai dai shinkafar gida tafi araha.

To gaskiya bani da wifi a gida sai dai kuma wani lokacin na kan yi amfani da ita, da wayata domin duba yanar gizo. Idan kuma zan kunna laptop na kan kunna wifi wayata ta bani, eh, internet na shiga na yi browsing. Wani lokacin kuma wayanda nake zaune da su a gida tare su kan iya ce mun in buɗe musu hotspot su kunna wifi domin zuƙar data.

To shinkafar jollof ta biki abinda yake sa take bambanta akwai ƙanshin murhun itace, akwai manyan tukwane da kuma ɗanɗanonta. Wani lokacin idan abinci ya yi yawa ɗanɗanonsa yakan ɗan samu matsala, amma idan abinci kaɗan ne kuma ana yin shi a kan gawayi ko a kan gas za ka ga yafi ɗanɗano. To, yawanci shinkafar da kuma ƙila ƙarancin kayan miya shi ke sa ɗanɗanon ta ya bambanta da sauran.

A'a babban farin ciki da saƙon banki ke kawowa shine ka ga credit alert ko kuma ka ji an ce ka turo akan lamba, a turo maka kuɗi. Wannan yana faranta rai matuƙa da gaske. Damuwa kuma da banki ke kawowa shine akwai lokacin da aka taɓa sace mun waya, sai dai nai ta ganin saƙon banki cewa an kwashe mun kuɗaɗe. Wannan yana sa damuwa matuƙa da gaske.